To kwadi ba gaspe nake jin tsoron su ba. Ina yin dai koƙari wajen duka ƙwarin da suke around me, yana yakasance cewa na sa musu magani. Duka ƙwarin da suke kewaye, da ni na kan yi kokari na sa musu magani. Ina sa musu magani. To sai na, sai na dinga in suka mutu in kwashe su.

Eh, lokacin ruwa ina riƙe lema saboda fita. Musamman mu da muke ma'aikata koyaushe fita ne. Don haka dole ne sai muna riƙe lema tin da idan ruwa yazo sai ya hana mu fita aiki. Amma idan mukayi amfani da lema muka riƙe, toh zamu fita aiki ko ina zamu fita saboda zata taimaka mun wajen ɗauke ruwa. Bayan ruwa ma akwai rana. Tinda ya kasance aikinmu zamu fito rana ta ƙwalle sosai. To dole ne sai mun riƙe lema. Ina riƙe lema wajen fitawa. Ba zan damu da cewa, umm bazan fita ba saboda rana. To indai da lema bani da matsala. Zanje dik inda zanje. Hankali na a kwance zan fita. Bana damuwa. Indai inada lema shiyasai nake amfani da ita sai insa ta a jaka. Ma misali idan ma damina ace to sai in sa ta a jaka. Yadda idan naje inda zan je zan ɗauko ta insa a cikin wannan. Zan ɗauko ta. Ita lema tana da advantage sosai musamman da damina ko kuma lokacin rana.

To ni ina kallon madubi ba adadi. Saboda ni ma'abociya kallon madubi ce. Kusan ma ni ko yaushe zan tsaya in kalli madubi, naga yanda fuskata ta yi saboda akwai windo da ta ke gun kama da madubi. Tun da idan na je na tsaya a gaban wannan windon komai zan gan shi. Don haka ko yaushe na je na tsaya sai naje na na kalli wannan windo. To kaga sai na kalli madubi kenan. Gaskiya ina kallon madubi. Ina kallon fuskata saboda inga yaya ta yi. Me aka ƙara samu na ci gaba, meye ya ragu? To shi i sa nake yawan kallonsa. Na gani me aka samu na ci gaba, meye kuma abin da ya ragu a fuska, a jiki.

To, shi dafa ƙwai hanyoyi kala kala nake bi wajen dafa shi. Ina dafa ƙwai ta hanyoyi kala kala. Misali nakan dafa ƙwai ta hanyar wanke shi shi kwan tas sai in ɗora shi a tukunya in dafa. Sannan kuma idan ya dahu sosai, ya dahu to sai in ɓare shi. Idan na ɓare, sai in yayyanka shi akan abinci ko kuma akan salad ko in ci haka da gishiri to bayan wannan hanyar kuma akwai hanyar dafa, yanka salad ta hanyar, dafa ƙwai ta hanyar, soyawa. Shi ne zan fasa ƙwan sai in zo in yayyanka albasa, in ɗan jajjaga attarugu in zuba a ciki, in kawo magi sai in ɗan barbaɗa, sai in ɗan sa gishiri kaɗan sai in kaɗa, in kaɗa shi sosai sai kuma in ɗauko frying pan.

Kwarai kuwa ina cin ma manufar, ina cin ma, cin ma manufar tallace-tallace saboda dama ni ina yin tallan kaya ne ta status ko ta Facebook. Atamfofin da nake siyarwa ko ɗan kunnaye ko takalma ko kuma jakunkuna duka ina ɗora su ne a status ko a cikin Facebook. To, idan na ɗora nakan samu wa'inda za su ce nawa, nawa, nawa ne za su siya. To su nake siyarwa, in sun tambaya zan gaya musu kuɗin idan suna so za su bayar da kuɗi sai su aiko da kuɗi sai in zuba musu. To ina cin ma wannan manufar ta tallace-tallace ta hanyar in na ɗora za a siya. To siyan da ake ya isa. Siyan da ake yi shine cin ma manufa ta. Manufa ta shine na ɗora, in yi talla. Na, na kan ji daɗinsa. Me dalili? Saboda, saboda tun da dai aka tambaya to an samu wani ci gaba na yin shi tallan. To na kan ji daɗi idan aka tambaya ma ko da ba a siya ba saboda a ce ba a tambaya ba shine to ba a samu wani manufa na yin kasuwancin ba, ba shi da amfani tun da mutane ba su ga kyan sa ba, ba su tambaya ba, ba su danna masa like ba. To amma mutane suna danna wa tallan like, umm, ke nan abin ya yi musu kyau amma ba su da kuɗin siye a wannan lokaci. To haka ma a Facebook idan na ɗora na talla na, na atamfofi haka ko lesina ko matiriyal ko kuma takalma ko jakunkuna ko yarda sarƙa ko abin hannu ko mayafai. To shi ma suna yin like kuma suna tambaya wasu kuma suna siya. To manufar dama abun shi ne a samu wanda i ce yana so ya siya. To in dai aka samu wannan to shi ke nan. Alhamdulillah abin ya yi fa'ida. Tallan da aka yi an samu manufarsa. To wannan shi ne hanyoyin da ake samun manufa ta tallace-tallace. Na kan yi talla kuma sannan in samu masu siye wasu su ce suna so su ji kuɗin sa, su nemi ragi su siya wasu kuma su nemi su ji kuɗin sa su ce ba kuɗin sa bai ƙara sa haka ba. To wannan ma wani manufa ne, wani wata cin ma manufa ne saboda ai sun gan shi ya musu kyau. To shi dama ciniki haka yake. A, a taya a siya wani kuma a gani ba za a iya siye ba saboda ba kuɗi amma dai ina cin ma manufar tallace-tallace sosai kuwa ina cin ma manufa.

Sa'an kuma ma, an jima ya ce ki da sami yaji a nan. Eh, a'a, wannan ɗaya robar. Kaffa ka cika. Yi ta zubewa a hanya. Yaushe? Ba shi. Gashinan to, ni dai ba na shan magani kullum gaskiya. Saboda shi shan magani kullum yawanci masu larura, misali a ce kana da wani ciwo da za ka sha magani kullum. To su ne suke sha. To ni kuma ba ni da irin wannan ciwon, Alhamdulillah. Ba ni da larurar da za a ce kullum sai na sha magani. Yawanci dai ni ina shan magani ne a lokacin da nake wani ciwo. Idan na je asibiti suka rubuta mun, na siya, to shi ne zan sha shi. Yawanci shan baya wuce kwana uku. In sha na kwana uku, idan na ji sauƙi to, in ban ji sauƙi ba, shi ne to zan sake komawa a sake mun wani. To kuma ma yawanci wannan abin da yake sa ni wannan shan maganin nan kwana ukun ma yawanci malaria ce. To na kan yi ta in sha magani. Kwana uku. Idan na sha na kwana uku kuma. Da kullum babu shi. Kawai dai ina shan magani ne idan larurar, larura ta same ni, to kuma maganin wannan larura shi kaɗai zan sha. Idan na ji sauƙi shi ke nan. To sai dai idan kamar asibiti ne suka bani magani suka ce in sha na sati don rashin lafiya. To shi ne nake daurewa nayi satin ina sha. Tun da na rashin lafiya ne. Amma saboda dukka magani yana da nasa side effect ɗin. To shi isa bana zama in ta ɗirkan magani in ta sha, in ta sha. Bana zama ina sha. Na kan dai na kan dai yi wannan. Na kan dai sha. Lokacin da bani da lafiya. Idan ciwon kai ne haka, to shi zan ɗan samu paracetamol haka na ɗan sha. To idan kuma malaria ce, to shi ne za a bani magani asibiti in suka rubuto. To zan ɗan sha. To kuma ma yawanci wannan abin da yake sa ni wannan shan maganin nan kwana ukun ma yawanci malaria ce. Sai dai idan lokacin da lalura ta sameni shine zan sha to kuma in na ji sauƙi shi ke nan ba zan kuma sha ba. Shi ma dai yawanci malaria ce haka. Shi ne zan sha mata magani baya wuce kwana uku. In ya yi tsamari to shi ne zai yi sati. To amma wannan a ce magani ne ko yaushe shi ne wan da sai na sha shi. Ni bani da shi, bana sha. Yawanci masu larura wa enda suke da wani ciwo su ne kam wa enda ake ba su damar su dinga shan magani kullum. Amma ni bana shan magani kullum kullum. Sai dai kawai idan ciwo ya taso ya kama ni to sai in sha. Idan na warke shi ke nan. Shi ma baya wuce sati. Nisan sa kenan. Bana shan magani kullum.

To, mu a nan wajenmu musulmai ranar da ta fi kowacce kyau a mako ita ce ranar Juma'a wato Friday, rana ce mai mahimmanci, mai fa'ida, rana ce mai kyau a cikin mako ita ce rana ta musamman a gurin musulmi, mu mun ɗauke ta a matsayin rana mai fa'ida tun muna ƴan ƙananu idan ranar Juma'a ta zo, muna sa kayanmu na sallah, muyi wanka mu sa kayan sallah muyi ziyara zamu je gidajen ƴan uwanmu, idan, indai suna kusa da mu yawanci wanda ba sai mun shiga mota ba tun da mu ƙananu ne to zamu kai ziyara mu je mu gaishe su mu dawo, to wannan rana muna ganin fa'idarta don ranakun sallah da muke yi ta ƙaramar sallah da babbar sallah to it- su dafa shi su bayar, wasu kuma suna yin sadaka ta abun yara haka, sai a haɗa abun yaro, abun yaran alawa ce, ko wane abu, sai a ba su, a ba-rabar ranar Juma'a wasu kuma suna dafa abinci, ko wake da shinkafa ko tuwo, sai su raba ranar Juma'a, saboda muhimmancin ranar, kowa yana so ya sami tabarrakin ranar Juma'a, don haka ranar Juma'a rana ce mai fa'ida a wajenmu a musulunci anyi magana akan ranar Juma'a, malamai suna yawan magana akanta ta hanyar da za su sa mu, za su dinga wa'azi cewa ranar Juma'a mutum yayi wanka idan maza ne suyi wanka su yi aski su yi-yanka farce, su yi karatun suratul Kahfi, mata ma duka suna yi, to muma haka muke mata, dan kitso ma ranar Juma'a muna yin sa a kitse maka kai, mu yanke farce, mu sa sabon kaya saboda farin cikin wannan ranan, gaskiya mu rana a mako ita ce ranar da ta fi kowacce ranar Juma'a, Friday ke nan, ta fi kowacce muhimmanci a wajen mu musulmi, tun muna ƴan ƙananun muka tashi da wannan abun muka san cewar ranar Juma'a ta musamman ce saboda a gida ana nuna mana in muka yi wanka za'a bamu sababbin kaya mu saka sannan mu ziyarci ƴan uwa mu kuma je masallaci, yaranmu ƙananu maza, lokacin mata basa zuwa amma yanzu da ilimin ya ƙara faɗaɗa, kuma kai ya ƙara wayewa yanzu mata suna zuwa yara da manya da tsofaffi, a da tsofaffi ne mata kawai suke zuwa, amma yanzu a masallatan ma ana ware gurin maza, wurin mata, yara da manya haka da tsofaffi, to nan ne gurin da za su zauna suyi sallah idan suka yi sallah shi ke nan sai su tafi to yanzu an samu cigaba, cigaban da suna, mutane suna iya zuwa su-su je suyi sallah an ware wa mata nasu gurin suyi sallah a gurin su-su tafi gida in sun idar da sallah, sallar Juma'a kenan, ranar Juma'a rana ce mai muhimmanci ta fi kowacce kyau mu a gurinmu musulmai.

Da safe, da safe nake fara aiki kullum idan na yi tashi da safe da asuba. Sallah, zan fara aiki. Hanyar nan lokacin zan yi, zan yi ƙoƙarin haɗa breakfast sai in yi shara. Idan na haɗa breakfast to sai in yi shara sai kuma in zo in yi wanke wanke. Idan na yi wanke wanke to sai kuma in zo na share gidan task ɗin ina. Sannan, wannan ƙwanukan da muka yi breakfast da su, su ma sai koma in wanke su. Sai kuma in zo in shirin fita aiki. To zan je aiki, a can ma aikin ne. Ina zuwa shi ma aikin zan fara. Zan tayin aiki in shiga gida. Farawaƙa wasu shara. Wasu shara su bi ki aikin breakfast. Kullum abin da nake farawa da shi ke nan idan na tashi. Musamman shara ɗan kusan da ita nake farawa. Ina tashi ita zan fara yi. To idan na fara sai kuma in zo in yi wanke wanke. Bayan na yi wanke wanke na haɗa ƙwanukan, na daɗa gyara wurin. To sai kuma in ci gaba da ayyukana. Yau da kullum har zuwa dare. Tun rana ina rana, in an jima in kuma, in huta in tashi. Sai kusan dai hutun na nawa da daren. Waɗannan su ne ayyukan da nake farawa kullum. Kullum ta yadda nake fara aiki kenan ta hanyar fara aiki da safe na fara shi da safe zuwa har yamma ba. Dan lokacin da nake ɗan huta ba shi da yawa. Sai dai da daddare. Amma dai da safe nake fara aiki. Na ɗan nakan ɗan rage wasu in suna da yawa aiki. To. Nakan rage da daddare. Amma in bashi da yawa, da safe nake yin su. Kuma da safe zan yi kashin in abubuwa da yawa da nake so na fara. Zan yi na gidan aikin da kuma na, na wajen aiki duka. Da safe nake yin su duka. Bana barin su kai rana. In na tashi da safe kawai sai na fara aikina. Kullum kuma da safe nake fara.